Wane ƙanshin abinci yake tuna maku yarintarku? Yusuf. Abin da yake tuna mana yarinta na a ƙanshin abinci shine ƙanshin miya, ƙanshin, ƙanshin miyan taushe. Saboda ita miyan taushe tana da daɗi. Miyar taushe tana da armashi. To, duk sanda na ji ƙanshin miyan taushe yakan tuna mun da yarinta na.

Sunaye masu ma'ana mai yasa suke da muhimmanci a horon ku. Yanzu misali kaman suna Muhammad suna ne mai ma'ana saboda shine sunan fiyayyen halitta Annabi Muhammadu. Sannan akwai sunaye da dama wanda lokaci ba zai bani dama na lissaffa su ba saboda suna mai ma'ana. Kuma abin akwai abin da Hausawa su ke cewa suna linzami. So akwai sunaye masu ma'ana sosai.

Ku gaya mana yadda kuke kula da mai jinya a gida. Mu a kula da mai jinya a gida. Muna kula da shi, wajen tabbatar da cewa yana shan maganin shi, sannan wajen tabbatar da cewa ba mu bar shi a cikin yunwa ba, sannan muna tabbatar da cewa mmm yana cikin tsafta.